Kana zuwa aiki lokaci daidai? Ƙwarai kuwa, ai in dai aiki ne, ni na fi son in je lokaci daidai. Saboda idan ka je latti sai a raina ma wayo, na ɗaya kenan. Na biyu kuma za ka ji kai kanka. Wasu kuzari da wasu abubuwan da ke ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa za ka ga babu shi. Zuwa aiki daidai yana da matuƙar amfani. Zai sa ka gyara wurin da za ka aiki. Zai sa ka gyara inda za ka zauna, za a samu tsabta. Zai sa, ah, ka ji daɗin aikin da kake ba tare da ɓacin rai ba ko wani abu. To, sau da dama dai za ka ga mutane suna zuwa aiki ba lokaci ba, sai su ce maka wai African time. To ina fa tan dai za su gane wannan African time ɗinnan ba lokaci bane na ƙwarai ba. Lokaci ne da ke saɓawa basirar tunani ko da ke saɓawa basirar ɗan adam. Saboda bai kamata a ce wai mutum zai sama lokaci wani African time don ya cutar da ƴan Afirka. Ba wani African time. Lokaci ne dai abin da ya kamata mutum ya kiyaye kuma ya daraja.

So nawa kake karɓan kira a aiki? Wato kira ana amfani da radio ne a wurin mu wa inda ake cema haukitalkie to kuma kira ana amfani da shi ne idan ana buƙatar ka. To amma so da dama za ka ga mutum a ya kira ka ba tare da zai gyama komai ba ba tare da zai tambaye ka wani abu ba. Shi ɗande so yake ya nuna shi oga ne shima ya nuna yanada tacewa a al'amarin aiki to wanda wannan ba shi bane wani abuna mafita ba. Kira ne ka tambaye ni ya aiki ke tafiya. Ni ma in baka bayanin yanda aiki yake tafiya shine daidai. Amma idan ka ga na taho kai ma ka taho kuma kana kirana ka ga ba daidai kenan ba amfani. To aka rayuwan aiki. Idan mutum aka gama kiran ka aiki ka bada labarin aiki ka gama komai zaka ga mutum abin gaba ɗaya kamata yayi shine tashi. To idan ka tashi zaka tafi gida aiki ya za a yi ka kai gida sabida hanyan akwai tafiya tafiya da yawa.

Kana kwana a ciki, wana wasan naku ba daidai ba. Ku samu ku gyara ko ku nemo wanda za su gyara muku. Ma'ana wanda ke daidai shine ka na kwana da ciki? Ba na kwana da ciki sabida kwana da ciki a addinance bai yi ba, a al'adance ma bai yi ba. Mutum sai ya ɗaura cikin shi a ƙasa, bai samu, bai samu ya numfashi ba, bai samu ya yi kumai ba sai ya cutar da kansa. Kwana da ciki ba wai wani abun burge wa ba ne amma za a ga mutane na yi especially gen-z yaran zamani wanda basa son aiki. To kwana da ciki gaskiya ni dai bazan bada shawara a yi ba kuma ni ma ba na yi sabida bai da kyau kuma an ce yana sa yaro taƙikanci. To shi kuma na yadda sabida a abubuwan da ya ke faruwa a zamani yanzu.

Kana yin addu'a kullum? Ba dole ba. Alhamdulillah dole mutum ya godiya ma Allah kuma yayi addu'a ga Allah saboda niimomin da ya yi mai a rayuwa. Wato, wannan niimomin da kake gani suna da yawa kuma suna da matuƙar amfani sosai. To, rayuwa sai da wannan alamarinsa. Sabida inba addu'a ba sai ka kasance kai kamar dabba. Kana nan sai dai kana jiran a kashe ka konawa. To, shi alamarun addu'a kuma shi ba wai abu bane da gaggawa zai fito mutum ya tsaya yana so ya ga result ɗin addu'an da wane yayi yanzu yanzuna. Ai wane ya tura wane ya tura wane ya tura to, shi addu'a ana son ka yi shi ne bisa yadda kake tunanin kana son abu kuma bisa yadda shi ubangiji zai maka. Allah sa mu da ce.

Kana shan ruwa mai sanyi ƙwari kuwa, a yanzu zamanin da ake shigama kuma za a yi sanyi a ciki shine a, a lokaci da sanyi yayi yawa. To shan ruwan sanyi gaskiya ba wani wani mai matuƙar amfani ba kaman yanda nake yi ja da wani abokan aiki na, illa zai tara ma cuta a jiki. To amma dai tun da sun saba za ka ga shi mutane suke ƙoƙarin a, su yi amfani da shi. Amma ni dai a waje na gaskiya ruwan sanyi ban ɗauke shi da daraja ba. Sai kuka kuma a wannan tambayan, ban ce ban ɗauke shi da daraja ba. Wancan tambayan ce ban ɗauke shi daraja ba. To haka alamarin yake sabida ni da kake gani a, in sanyi yayi mun yawa, za ka ji jikina na ƙaiƙayi kuma ina wasu abubuwa wanda ni bana so. To su kuma mutane za ka ga su suna so har a wuce a abinci mai zafi, a sha mai zafi amma ana zuwa a, a shi zaka ga ruwan sanyi suka kama su ke.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Wato indai don nishaɗi ne abun da nakeyi. Kallon ƙwallo ne kawai. Wato shi kallon ƙwallo shi ne abunda yake ban dama shi ne abun da nake yawan yi shi ne kuma abun da nake jin daɗin yi zakaga wassu sunfi so su shiga gidan giya su sha giya zakaga wassu sunfi son su je gidan mata sush- a suyi iskanci da mace zaka zagi wasu, ah abun da su yake musu daɗi wurin nishaɗi shine su ta yawace yawace. Ni ma akwai san da gaskiya yawo da keke, ah har na fara sani shiyo shine mafi abun murna ta. Amma yanzu dai gaskiya nishaɗin da nake fama da shi kawai abu ɗaya ne. In buga ƙwallo, in kalla ƙwallo shine nishaɗin. Bayan wannan gaskiya ban tunani akwai wani abu da zaka iya ce wa nishaɗi da nake a barkwancin yisa ba.

Menene abin sha da kake fi so? Yanzu mutane da dama idan aka tambaye su abin sha da suke fi so, masu cewa minerals na cewa minerals, masu cewa coke na cewa coke, masu Pepsi na cewa Pepsi. Masu shan giya su kuma suna cewa Gulder, Star, NSA, Chelsea da makamancin su. Amma game dani kuma nafi gane ma nasha shayi naji daɗin shi domin shayi shine abunda na ɗauka da muhimmanci shine abunda na ɗauka da amfani in ba shayi ba, ban tunani akwai wani abin sha da nake marmarinsa ko nake ganin shi da amfani. Daga ruwa sai shayi. Shayi ma ace liftan. Amma in dai akwai kafi ko madara a ciki, shi ma ba wani birge ni yake yi ba. Amma game da masu shaye shaye, za ka ga za su gaya ma sunayen minerals daban daban aro wanda babu a unguwar su ko wanda basu taɓa gani ba. To shi al'amarin haka yake. Abin shan da na fi so shine shayi a ba madara. Sai dai wasu za su ce da madara yafi daɗi. Sai dai ni na fi son shi ba madara.

Kana raba abincin ku da mutane? Ƙwarai kuwa, ina raba abincina da mutane idan dai yana da yawa saboda raba abinci da mutane akwai ni'ima kuma akwai samun alkairi sosai. To amma matsalar shine, wani sa'in kai ba ka ci ka ƙoshi ba kuma kana so ka raba abincinka da mutane sai ka ga an samu matsala. In sun ci ka zo kana ta jin haushi. Raba abinci da mutane daidai ba wani abu bane dai da yake da wani babbar matsala ba. To amma gaskiya yana da kyau mutum zai raba abincin shi da mutane ya zama shi ma ya ɗan ci ya ƙoshi. Amma irin namu na ƙasar nan bane zaka ci da ƙyar sannan ka zo ka ce ma mutum ya zo ya ci duk da dai akwai lada gaskiya. To amma lamarin ne sai a hankali wanda sai mutum ya ɗan duba ya ga mai zai yi sannan ya ga ina ya kamata ya ce ma mutane Bismillah don ba ko ina aka ce ma mutane su zo su ci abincin ka ba. Cin abinci tare da mutane yana da falala. Sannan zai zo yana mutuntaka, amma dai sai mutum yayi da gaske wurin kiyaye ah. Waye da waye zai raba abincin shi da su.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ni ba mai son gurare masu hayaniya bane, gurare masu hayaniya ai to miye amfanin su? Ba wani abun burgewa bane, ba wani abun a so bane. Saboda hayaniya gaskiya yana da damu kuma yanada matuƙar rashin sa natsuwa. Guri mai shuru ya ɗan fi. Zakaga kanka ma kaima ka samu hutu. Hankalinka yazo ma, kuma ka samu dama kayi tunani irin na mutane ba kamar tunani na dabbobi ba. Saboda cikin hayaniya tunanin dabbobi ya fi yawa. Shi yasa za ka ga ana rigima da mutane, ana hayaniya, ana wani abu amma ana gurin gurare mai sauƙi marasa surutu marasa ayaniya. Mutum ko baida hankali ma zakaga ya natsu muku, baya muku hauka, baya tayar muku da hankali. To shine kawai. Ni nafi son gaskiya guri mara hayaniya, wuri mai ɗan shuru-shuru.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Wato, babban nasarar da muka samu a aiki shine a lokacin da komai yana jamewa, kowane aiki yana zuwa baya, samun tajat yana wahala aka samu aka gyara abubuwan da ke kawo matsala. Na ɗaya muka gano su wanda suka yi tsarin ba wai sun san aiki bane kuma tsarin bata wani kama ba. To daga nan, ku gan mu daga ya kamata a yi sabon tsari ya dinga tambayar kowa me da me za a iya, za a iya tsara ayyukan. To daga bisani kuma aka samu aka tsara abun yayi kyau. To shine babban nasaran mu. Kuma wannan nasaran ya kai ga har kowa ya fara tunanin to yanzu ya kamata a ƙara mana kuɗi, a ƙara mana salari wanda kuma muka cimma mana fa. Wato wannan nasaran ta zo ma kowa da kowa ne kuma ta zo da alkairi dumu dumu wanda duka mun samu mun samu cigaba kuma mun samu alkairi sosai. Wannan nasaran ya ba da mamaki kuma ya kawo cigaba a gare mu.

Yaya kake magana da abokananciniki? Magana da abokananciniki a wannan zamanin kuma zance ma shi yafi komai sauƙi tunda an koma ƙome koma yanar gizo kuma a yanar gizo ake abubuwa da yawa da al'amari da yawa. Abokin cinikina sai zan kira su a waya, a su ma su kira ni a waya ko kuma mu aika saƙonni irin na WhatsApp mai bayani akan abin da muke so su mun hoto in musu hoto. To haka lamarin yake. To abu ne da zamani ya zo da ci gaba kuma ya zo da sauƙi, shi ya sa yake mamaki. Wanda ba su iya amfani da waya ba ko sistem ba yanda suke yi matuƙar shan wahala ko rashin fahimtan al'amari yanda ya kayan. Toh rayuwa dai sai da juyawa da soyawa da komawa yanayin yanda technogoly ya koma shi ne yanda zaifi maka sauƙi kuma kafi jin daɗin al'amarin da kake yi in ka ce kai ba za ka bi teknoloji ba yanda ya juya ba sai ka samu matsala.

Wane 'ya 'yan itace kake fi so to gaskiya in ka tambaye ni 'ya'yan itace da na fi so ko wanda ya fi min kyau, zan ce ma pineapple wato abarba. To amma bayan aurena, na zo na tarar da matar da ta fi son, ah, kankana wanda shi ma ya zo ya canzan ni kaina abin da nake mu'amala da shi ko abin da nake so. Al amarin ya canza dai ni ma na kasance na zama, ah, mai son kan-kankana. To wato duka dai su 'ya 'yan itace sunada kyau kuma sunada matuƙar amfani a jiki wanda bisani in kana ci za kaga kaima ka samu canji a jiki balle kuma idan Allah yasa ka ci sa ka zama wanda yake ɗan motsa jiki sai ka ga in Allah yadda ka samu lafiya a jiki wanda za ka bazu kolin ka, ka yi duk abin da za ka yi da shi. To 'yan itace za ka gani akwai su da yawa. Wasu ma cewa suke ma 'yan itace kawo su ake daga waje. Amma kusan kowane ƙasa ko wane jiha a Najeriya za kaga akwai 'ya 'yan itace da yawa wanda kowanne yanada amfani kuma ko wanne yanada lokutan su yanzu rake ne yazo ya yi yawa a gari. Ah zuwan wasu lokuta kaɗan za ka ga ba rake sai dai kuma, ah, ah, mangwaro ko wasu abu makamancin haka.

Kana musafaha da mutane, gaskiya anda musafaha ne ina yi sosai da yara da manya. Hasali ma ko a gun aiki na gan wasu yara sun fara raina mun wayo saboda yanayin musafaha da nakeyi da su. Kuma abun ya fara zuwa dalilin hankali wanda zan zo in koya musu hankali. Musafaha yana da kyau kuma yana da matuƙar amfani amma shi yaro jira zai yi sai babba ya bashi hannu, babm wai shi ya miƙo hannu ba. Haka alamarin yake. Sannan suna zuwa da raini wayo da yawa ne saboda mu muna ganin rayuwa ba komai bane, za muyi musafaha da su kuma mu samu lada. Musafaha da manya kuma yanada daɗi sabida zaku riƙe hannu, kudanji a domin hannu kuma ku sada zuciya tare. Shi amfanin musafaha kenan wanda wasu kuma ina ga ba su gane ba sun ɗauke shi kamar kawai a buga hannu a tafi. Musafaha nada amfani sosai wanda yana cikin wasu gaisuwa da mutun zaisha mamaki ire irensu.